Kana cimma manufar tallace-tallace? Gaskiya wannan tambayar ba zan ce ba ta fito fili ba sosai domin na kasa gane wane irin tallace-tallace ake, ake nufi. Domin tallace-tallace suna da yawa. Na farko da akwai tallace-tallacen da ake kai wa gidan rediyo, gidan talabijin, gidan. Na'am gidan talabijin. Sannan duk tallace-tallace ne akan hajoji da mutane suke kaiwa a tallata musu su sami 'yan kasuwa, su sami ciniki da abin da ya kama da haka. Sannan da akwai tallace-tallace kuma na zamani wanda ake sawa a shafin yanar gizo-gizo. Wanda duk shafin da za ka shiga kafin ka fara kallon wani abu ko kuma kafin ka fara karanta wani abu, za a saƙo ma tallace-tallace. Sannan kuma wasu shafukan za ka ga sai ka, ka ma gama ganin abin da za ka gani ko kuma ka gama karanta abin da za ka karanta sannan sai a saƙo ma wannan tallace-tallacen. Sannan akwai shafukan ma da suke karɓan tallace-tallacen wanda suka mayar dashi sana'a. Wato suna da wani, za ka ga shafin nasu ko kuma manhajarta su. Ba za ka iya amfani da ita ba yanda kamata sai ka biya kuɗi. To sai su karɓo wannan tallace-tallacen maimakon kai da ba ka biya kuɗi ba. Sai a ce to dole sai ka kalli talla ɗaya, biyu, uku. Tukunna a baka damar kayi abinda wanda ya biya kuɗi ze yi. Irin wannan shafukan shi ne kaman su Inshot da abubuwan da suka yi kama da haka wanda in har ba ka biya kuɗi a Inshot ba to za a ce sai ka, ka ke san wani wata buƙata wanda sai wanda ya biya kuɗi ne yake yi wannan buƙatar. Za a ce sai ka kalli talla ɗaya ko biyu ko uku ya danganta da shafin da ka shiga. Kuma irin wannan shafukan suna da yawa, ɓarjak.

Kana fi son fanka ko AC? Gaskiya wannan tambayar a daidaitacciyar Hausa ta Kano akwai ɗan tangarɗa a cikinta. Domin babu wani bahaushe ɗan Kano mai jin Hausan Kano da zai ma irin wannan tambayar. Sai dai ya ce ma, "Ka fi son fanka ko AC?" maima'ana lafazun "fi" ɗin nan da aka yi amfa, "kana fi si, kana fi", ba za a sa "fi" ɗin ba. Sai a ce kuma yanayin sigan tambayar ma ba za a ce "kana" ba. Sai dai a ce "ka fi", wato na ɗin za a rufe, za a cire ke nan. "Ka fi son fanka ko AC?" Wannan tambaya ce wan da take mai mahimmanci sosai da sosai, ahh, la'akari ma ga rayuwar mutum ɗan adam. Dangane da ni, ahh, ka fi son fanka ko AC, a tunanina ko kuma dangane da ni, kowanne da akwai lokacin amfaninsa kuma akwai rashin lokacin da ba na amfaninsa ba. Ahh, misali lokacin sanyi. Lokacin sanyi gaba ɗayinsa ba lokacin amfani da fanka ba ne ba ko kuma AC. Hakanan lokacin damuna shi kuma lokaci ne da mutum wata ranar in ya ɗanji zafi, zai. Saboda yanayin haɗuwar haɗari zai iya yin amfani da fanka ba AC ba. Ahh, shi kuma lokacin zafi to, nan kuma shi ne lokacin da aka fi iya amfani da AC wanda shi ma kansa zaka iya haɗawa da fankar. To gaskiya dangane da ni kowanne da akwai lokacinsa. Lokacin zafi bana, lokacin zafi na fi son amfani da AC. Lokacin damuna na fi son amfani da fanka domin lo-- zafin da ke cikin lokacin damuna bai kai na lokacin zafi ba. Sannan lokacin sanyi bana amfani da, bana son fanka, bana son AC. Daga ba ɗaya daga cikinsu ba wanda nake amfani da shi. Didda a-a-a ciki dai har yanzu ɗaya nake da shi a gidana ina dai ta ɓurin na sa ɗayan. Wanne ne nake da shi? Ina da fanka a cikin, a cikin gidana amma bani da AC amma ina ta ɓurin na ga yen da za ayi na sa AC a gidana a kowane lokaci da izinin Allah.

Sau nawa kake share ƙura? Eh gaskiya wannan ma tambaya ce wadda take mai muhimmanci, wato sau nawa kake share ƙura? Ba zan iya lissafa adadin sau nawa nake share ƙura ba. Amma ina share ƙura ne duk lokacin da naga ƙura. Ƙuran nan ta haɗa ta gurare kamar haka. Wajen da zan zauna duk wajen da zan zauna zan fara ɗan sa hannun ɗan lakata na gani. In har naga alamar ƙura to sai na goge ƙura a wajen. Sannan ajina, ofisina ke nan wajen zamana, shi ma in naje ina fara yin wannan abubuwan. Naga tabbatar ba ƙura. Sannan akwai yaran da nake ɗaukar su darasi a gida. Su ma in naje wajen da zan zauna zan tabbatar da ba ƙura. Sannan wajen kwanciya, wajen zama, wajen komai sai na tabbatar da ba ƙura takunna na zauna. To don haka ba zan iya ƙayyadewa sau nawa nake share ƙura ba. A'a, ina dai share ƙura a duk lokacin da zan zauna.

Kana kwana a ciki? To gaskiya ni Bahaushe ne, eh uwa da uba ammanin tambayar dai ban fahimci na akadosa ba. Kana kwana a ciki? A'a acikin ina acikin ƙura kamar yanda nayi tambaya akamin tambayar baya a ina ko kuma acikin ɗaki kuma in kwana a waje mun dangana da kwanan waje ne da kwana a cikin ɗaki to gaskiya ni bana kwanan waje. Ko da yaushe a ciki nake kwana.

Wane abincin gargajiya ka fi so? To, wannan, eh gaskiya akwai abubuncika masu yawa na gargajiya wanda nake so. Faɗin wanda na fi so abu ne wanda yake ba zan iya faɗa ba kai tsaye. Dole akwai irin abubuncika dayawa namu nau'i nau'i ma'ana nau'i nau'i. Akwai ɓangare na tuwo' akwai kuma ɓangare na kwaɗo, akwai kuma ɓangare na sauran wanda za a ce a binci gama gari kuma duk shima na gargajiya. Da ɓangare na tuwo mun fi son miyar kuɓewa. Ta bangaren anzo miya kenan shikuma tuwo tuwon semo ah tuwon abunnan tuwon gari wanda ake yin asalinsa da gero. Gero ne ake jiƙa shi in ka jiƙa sai ka abunnan to dai wannan ɓangaren kwaɗo suma akwai abubuwan da duk na ki.